I ƙwarai, daga ske ina shan madara. Nakan sha ta ita kaɗai haka, sannan ina shanta a shayi, sannan kuma ina haɗa a ɗa'a irin fruit juice da ita. In ca aku ɗa sutare in sha, shima hakan yana ƙayatar da ni. Domin ita kanta madara tana da muhimmanci a jiki da kuma inganta lafiya. Shi sa nake ma'ammali da madara sosai.

A'a gaskiya ban iya yin iyo a ruwa ba. Duk ruwa da yake kaman ruwan da yake a tsaye pool nakan iya shiga in yi wasa wanda tsayin sa bai wuce tsayina ba amma duk ruwan da yake da zurfi sosai ko kuma mai tafiya bana iya shiga saboda ban iya iyo sosai da sosai ba kuma ina kare lafiyata da rayuwana saboda haka bana yin gangancin shiga.

I tabas ina tattare ƙafafu lokacin zama domin yana da kyau. A addinin mu ma yana da tar tarbiyya yayinda za ka ci abinci ko za ka zauna ka lanƙwashe ƙafafuwanka indai ba da wani lalura ba. So hakan zaman yana fin daɗi sannan kuma ya fi ladabi da kuma biyayya maimakon a ce ka wangale.

Eh ina kunna Bluetooth kullum. Domin shi kunna Bluetooth yanka zamanto yana da mahimmanci musamman idan kana iya amfani da abin kunne ka yi kunna Bluetooth ka haɗa da shi zai zamanto ko kana kan aiki ba lallai sai ka ɗauko wayan ka yayinda aka kira ka ba ka duba waye. So kawai za ka ji alamun a ringi na cewa an kira ka da ka taɓa abun kunne za ka ɗaga wannan kiran za ka yi magana da ko waya hake. In ka gama za ka iya kuma kashewa, idan ka kashe da Bluetooth ɗin na kunne. Saboda haka ina amfani da shi sosai da sosai kuma yana sauwaƙa mun a abubuwa da yawan taɓa waya nan.

Eh tabbas ina duba daftarin kuɗi lokaci zuwa lokaci, musamman kuma idan za ka yi buƙata ko ka yi buƙata da kuɗinka, za ka duba daftarin kuɗi domin ka ga ya yanayin kuɗin suke, a yadda kake sare suke ko kuma sun wuce ko kuma ba su kai ba.

Eh gaskiya rubutuna yana da kyau, bai na bai na, ba zan ce yana da kyau ƙarshe ba kuma ba zan ce bai da kyau ba. Rubutuna akan iya fiskantar shi duk inda na rubuta aka karanta ana gane me na rubuta sannan kuma yana da ban sha'awa sosai ga duk wanda ya san tsarin rubutu. Ina kiyaye duk wani doka da ƙa'ida na yin rubutu yayin da nake yin rubutu.

Eh ina karanta jarida, ni ma abocin karanta jarida ne kullum. Da safe na kan karanta musamman yanzu da yanayi ya bada cewa yawancin jaridu akwai su online. Da safe in na tashi na kan bi, ah, jaridun cikin gira da nawaji da kuma na, na yanki domin sanin me yake gudana. Haka da daddare kuma nakan sake bin wannan fejika domin ƙara samun labaran duniya da na cikin gida. Haka yana ba ka ilimi sosai da sanin yanayin da duniya take ciki.

Eh ina hutawa, in na fara aiki misali karfe goma zuwa sha ɗaya nakan huta kama karfe biyu na rana, naci abinci nayi sallah. Daga wannan lokacin kuma idan muka ɗora aiki muka ci gaba sai kuma lokacin tashi ya yi karfe biyar zuwa shida. Sannan kuma an tashi sai kuma shirye shiryen tafiya gida.

Idan na ci abinci har na yi raguwa, so na kan duba mabuƙaci kamar almajiri na bashi. Wani lokacin kuma idan ba almajiri a kusa, na kan duba dabbobi da mis suke muke kiwo masu buƙata su ma abasu da ka bashi ya lalace.

Eh akwai inda muka samu na musamman domin aje makulli nan a wajen aiki ne. Akwai wata lokada take da masaƙalai na mukullai. Duk mukullin da za mu ajiye muna zuwa Wan7na wajen masaƙale shi. Domin in an tashi nima akan je a ɗauko haka a gida ma. Akwai duhuwa wadda muke ajiye makullaye da ake da buƙata na amfanin gida.

A bikin ranar haihuwana nakan sa a dafa abinci a gida, mu sawo abin sha, a ɗan zauna da yan uwa da abokan arziki, a ci, a yi addu'o'i, a yi kuma addu'a ga Allah da ya sake maimaita mana wannan ranakun da muka samu kanmu aciki masu albarka da kuma bunƙasar arziki da lafiya.

Eh gaskiya akwai wasanni da nake son yi sosai. Ina da son yin wasan ƙwallon ƙafa, wasan snooker, wasan table tennis. Haaa, saboda suna da ƙayatarwa kuma suna ba ka dama na motsa jikinka sosai da sosai yadda ya kamata. Shi yasa akoda ke shi nake son yin wa'annan wasanni.

Eh ina tara tsabar kuɗi amma dayawan ci ɗi tsabar kuɗin da na tara tsabar bana cika riƙe su. Na kanyi kokari na ɓatar da su ta hanyar yin siyayya domin barin su tare da ni yakan sa na dinga kashe kuɗi. Haka sa taran kashe kuɗin da ya dace da wanda bai dace ba. To shi sabon suna naga ne na riƙe tsabar kuɗi sosai. Ko da sun zo min yayin gudanar da aiki an biya ni ko na sayar da wani abu. To na kai kokari naga sun zama tu, an tura min su zuwa banki na.

Eh tabbas ina iya hawan keke, ina iya kuma tuƙa shi, ina iya ɗauka kaya da shi, ina iya kuma yin goyo ma da shi. A iya zuwa wajen da zai iya kai kilomita me ɗan yawa kamar kilomita goma ashirin. Abin da ya yi sau, hakan ma yana motsa jikin mutum shi ma. Kuma motsa jiki yana ƙara lafiya.

Gaskiya kayan dakin da a nafi so irin akwai irin a royal chase da suke masu kyau. Ina ɗabuƙata da shawa irin wannan, duk da cewa wannan na masu hannu da shuni ne wanda suke da kuɗi. Amma akwai wanda ake yi ba su kai wancan a tsada, tsada, tsada ba.

Ina son yin yanayin zafi domin ba ya takuramin sosai ko da na yi zafi sosai. Dan ka kunna fanka ko kuma ka yi wanka, ka samu sauƙi. Ba kamar yanayin lokacin dami na ba da lokacin sanyi haka. Wannan yanayin sun fi yi takuramin sosai, shi sa na fi son lokacin zafi.

Tabbas ina siyan kaya sosai da sosai a yanar gizo kamar Jumia, Alibaba da Temu na ƙanyi siyayya sosai na kuɗaɗe sosai awa anan a shagunan na online kuma ba tare da samu matsala ba.

Na siya, na kalla, ina kallon madubi kusan kullum idan na tashi da safe nai wanka na zo na shafa mai na sa kaya. To zan duba naga yanayin fuska na da yanayin kayan da na sa ya sukai min a jiki. Yin hakan yakan sa na ji daɗi kuma na tabbatar da a lafiyan fuska na da kuma jiki na. To zan duba naga yanayin fuska na da yanayin kayan da nasa ya sukai min a jiki.

A tabbas sosai. Yana ɗaya daga cikin irin wasan ma da nake yi ke nan wajen a motsa jiki, tsallake igiya, mu kan sa igiyoyi, mudinga tsallake su, ko kuma mu riƙe muna juya su muna tsallakewa. Waɗannan ayyukan wasanni ne da suke sa, a motsa jiki sosai da sosai. Haka na ƙara lafiya da inganta lafiyar mutum.

Sosai da sosai. Ko yanzu aka ba da ɗewa ana ba da shawara akan aiki, domin idan kana aiki da yara masu koyo dole zaka dinga ba su shawara kana nuna musu yadda ya kamata su yi aikin da kuma tsarin aikin yadda yake saboda kafin su daɗe wa da sanin ya yi kamata a yi ya kuma aikin a yi hakan yana da kyau.

Sosai da sosai. Na kan yi waƙa kusan a ko da yaushe na cikin zuciya musamman yayin da wana abu ya faranta man rai ko na tuna wani yanayi farin ciki da ya faru da ni a baya na kan zauna na rera waƙa zuci. Wani lokacin mahakar ya kan sa waƙan ya fito waje, yanayi ina ɗan murmushi.

Lokacin fara aiki na karfe goma ne zuwa sha daya. Amma kafun nan ziyaraya za su je su buɗe wajen gudanar da aikin, in sun je za su fito da komai su gyara kayayyakin aikin da kayayyakin da muke gudanar da aikin da kuma share wajen da kogi kayayyakin aiki. Zuwa goma sha daya ne kuma na zama fara gudanar da aiki.

Yawan ci da yamma kafin na kai kasuwa yin kwana, bayan na dawo daga wurin aiki na yi wanka, ina sa a dafa man shayi ko kofi naɗan sha domin naɗa samu ɗan warwarewar jikina. Sannan na kan ɗan duba jaridu na online na wayana da kuma duba kasuwar crypto tinda muna da dan investment a kai. Sannan kuma naɗan yi patis naɗan duba kuma project project na, tifin da sauran manhaja ta crypto kasuwar crypto na gaya ta kici. Daka nan kuma sai na tafi in zuwa kwanciya domin yin kwana.

Gaskiya, ina shan ruwa sosai a kowace rana domin, ah, kamar yadda wani likita ya bani shawara cewa, na dinga ta'ammali da yawan sha ruwa, domin shi shan ruwa yana ƙara lafiya sosai da sosai, yana taimakawa ƙoda, wajen yin aikinta sosai da sosai, sannan kuma dum me yawan shan ruwa, bai cika samun matsala, a ta, damuwa ba a cikin cikin shi. To na ɗauki wannan shawarar sosai da sosai. Ina ta'ammali da ruwa sosai. Nakan sha ruwa a kullum, ah, sama da sau goma, zuwa sha biyar a kowace rana. Ma'ana idan na ce sau goma, kowane lokacin da zan sha, zan sha shine sosai. Kaman akwai sachets na piyo wata. So nakan shanye kowanne ɗaya haka, ha zuwa sau goma zuwa sha biyar a kullum. Indai yana yin lokaci bana sanyi bane. Domin da sanyi ni kaɗai ba'a cika shan ruwa ba.

Ina zuwa kasuwa, uh, kowace rana. Babu ni rana da nake iya zuwa kowace rana. Idan ka gaban je kasuwa ba, to lallai akwai uzuri na biki, a gaisuwa ko rasuwa da akayi wanda za mu je muyi jaje muyi musu ta'aziyya. Irin wannan abin da ya shafi family da 'yan uwa da abokan arziki shine kawai ke iya hana mu zuwa kasuwa. Amma ni kullum ina ga kowace rana, masa'alin ƙarfe goma zuwa ƙarfe shida na yamma ina zuwa kasuwa a wannan lokuta.

Eh, tabbas ina da sa hannu a harkokin sa'o'annan da suka shafi ƙungiyoyinmu da muke aiwatarwa. Masamman ni, ne sakataren waɗannan ƙungiya tamu da masu sana'ar automobiles. Dukkan harkokin da suka shafi takarda ni ne, saboda haka sa hannun da rubuta takarda zuwa ga wasu yana daƙa ofisina. Saboda haka ina da ruwa da tsaki sosai a kai.

Ni ina da tsatsan a miyar dage-dage. Idan zan ci shinkafa kenan rage-rage da kifi sannan ina son a miyar bitter leaf. So bitter leaf miya ganye. In zan ci ko da shinkafa na yi na gansu asam ko kuma asamin ganyen attarararashi. Sannan kuma idan tune ina da tsam miyar yauƙi, kaman miyan kuɓewa a miyan lalo da sauran su kuma miyar taushe. Ita ma idan zan ci tuwon shinkafa ina da buƙata saboda ana miyoyi. Tune miya dana fi buƙata sosai.

Waya na ina amfani da shi kusan, ah, awa ashirin da huɗu, ah, kowane rana. Domin ina al'amuran na ajiye record rubuta rubuce kira na kostomomi da abokan hudar kasuwanci. Ba na iya awa ɗaya cak ba tare da na dau waya na ba.

Eh, yanayin da nake karɓar baƙo, ina karɓa shi hannu biyu-biyu, cikin farin ciki da annushuwa. Domin a Hausa akwai maganan da aka ce shinfiɗar fuska ya fi shinfidar tabarma. Ma'ana gwargwadon yadda ka tarbi mutum, da yanayin sakin fuskarka, da yanayin kula gare shi, ya fi ace, a, ka mai du wani abu da zai biyo ba. So haka nake karɓar baƙo cikin mutunta da aminci, yadda ko da bayan ya tafi, zai dinga tuna irin ma'amala da na kyautata a gare shi. Ina ƙoƙarin naga, na iya ƙoƙari na don kyautata du wani baƙon da na karɓa.

Ito idan tafiyar ƙafa ta kama ni nakan iya yin tafiyar da ta kai aƙalla kilomita goma a ƙafa. Domin wani lokacin ma inda inda za ni tafiyar dama ta ba ta fi ta kilomita biyu uku, hazuwa biyar na kan yi da ƙafafuwa na domin na san mahimmancin yin haka. Hakan yana da matuƙar mahimmanci ga lafiya na, ga sassan jiki na zamanto ina motsa su.

Eh ina amfani da sabulun Dudu Osun. Ah, ma'ana dunƙulallen sabulu ba na ruwa ba wojen yin wanka. Sannan ban cika samun ah zafafa a zaɓe ba wojen sabulun da nake amfani da shi. Nakan iya yin amfani da sabulun wanki ma wojen yin wanka. Matukar na tabbatar da sabulun bai da zafin da zai iya cutar da fatan jikina, so nakan yi amfani da shi.

A'a ina da burin son ziyartar wajaje da yawa a faɗin duniya. Aah ina da sha'awar ziyarta Saudi Arabia domin in je in sauki farali a matsayina na musulmi. Aa yana ɗaya daga cikin rukunnan imani ga wanda Allah ya horewa abun zuwa da yaje yayi aikin hajji ya sauki farali. So nima ina da wannan burin a rayuwana. Sannan kuma tafannin kasuwanci da ya buɗe da idanu ina so in ziyarci ƙasar United Arab wato Dubai kenan. Shima ina da wannan burin duk randa Allah ya bani iko da dama zan je su in sha Allah.

Yadda nake bada a ra'ayina yayin gudanar da aikin, bayan na yi gabatarwa ga masalahar da ake tattaunawa, so zan gabatar da ra'ayina da kuma hujojin da ya sa na faɗi wannan ra'ayin nawa wanda zasu kare ra'ayin nawa. So idan an gamsu da ra'ayina, an yi amfani da shi haka nake. So idan kuma aka ga ya ci karo da abin da ake so a cimma a wannan tattaunawa, ba'a amsa ba, shi ma bana yin fushi domin na duk yayinda kai tunanin tunani akan wani abu, wataƙila wani ya zo da tunanin da ya fi na ka.

Abincicikan da suke sani na jidaɗi suna da yawa. Ina son sakwara tana sani matuƙar nishaɗi di yayin da nake cin ta musamman ta samu miyar wake ko kuma miyar ganye. Tabbas wannan abinci yana ƙayatar dani sannan kuma ina son salad, fruit salad shi ma idan ina cin shi ina samun gamsuwa sosai kuma yana ƙayatar dani sosai da sosai.

Eh, ice cream ɗin da na fi so in sha shine ina son chocolate ice cream. Chocolate ice cream yana da daɗi sosai kuma yana da bada gamsuwa. Sannan bayan shi sai vanilla. Da shima ice cream na vanilla yana bani nishaɗi da kuma gamsuwa sosai duk lokacin da nake shan shi.

Abu mafi muhimmanci a, a kasuwanci, a, shi ne, a, kostoma. Domin duk yanayin kasuwanci da girman kasuwancin da yadda aka gina kasuwanci, idan babu masu siya, a, to babu kasuwancin. Taka ne ya sa ake amfani da dukkan tsarikan da ya shafi tallace-tallace domin jawo hankalin masu siya zuwa wajen wannan kasuwanci. To yana da kyau a duk tsarin kasuwanci a mutunta masu siya kuma a mutunta, a, tsarikan da za su haɓaka wannan kasuwanci ta dadajawa hankalin masu siya. Shi ya sa a kan ce kostoma shi sarki ne. Ma'ana kai mai kasuwanci ko da wacce kana da buƙatar kostoma, kai kuma mai gudanar da wannan kasuwancin ba kai kaɗai ba. Idan ba ka kyautata mu'amala da kostoma ba, yakan iya tafiya wani waje domin ya yi wannan siyayya. Kostoma yana ɗaya daga cikin abu mafi muhimmanci a kasuwanci.

Abin da nake yi don samun ƙara gudanar da aikina yadda ya kamata bana yarda in fara aiki ina jin yunwa. Zan tabbatar da na ci abinci na ƙoshi sannan babu ƙishi. To hakan yana ƙara min kuzari kuma na kan ƙara yin aiki sosai da sosai.

Sosai ma da susai ina son zama a kusa da taga ba don komai ba saboda samun gudanarwar iska. Ko da ana zafi ne, za ka ga kana bakin taga iska. Kagan in dinga shigowa, za ka dinga samun shi kafin ya shiga cikin ɗaki yayi circulating. Sannan kuma kana iya hango wani wato duk abunda ke gudanuwa a wajen ɗakinka.

Launin bango ginmu a, launin ruwan toka ne, kalar siminti. Tunda tsaka gidanmu ba su da fenti, kawai bayan an yi gini an yi filasta, so an ba shi a wannan kala na filasta din.

Tabbas wayana a yana daidaita haske da kanshi. Wani lokacin kaga ya karu, wani lokacin kaga yarage Auto ne yake amfani, duk da cewa ban ci ƙasan wannan a hakan ba. Amma wani lokacin da kanshi ya kan shiga, koda na maida na saita daidai hasken da nake so wanda bai yawa ba bai ƙarama. Akwai adadin da caji na yake kaiwa na waya. So da ya kai wannan saboda ya minimizing batirin na consumption. Don yinwa batirin ya ragu, sai ya shiga wannan tsarin sai ya zama to ya daidaita hasken ya daɗa rage shi. Daidai yadda ba zai ja cajin cikin batirin da yawa ba. Tabbas yana yin haka.

I tabbas muna da fanka a rufin daki sannan kuma muna da ita ta tsaye. Ma fi yawancin lokaci a mu kanyi amfani da ta saman dakin idan kuma wani daga ciki baya so zai yi amfani da ta kasa domin ita ta saman daki za ta ba kowa iska ne ta kasa kuma za ka iya jan ta iya bangaren da kake so ta ba ka iska.

Na tabbata na fi son miya mai zafi gaskiya. Domin idan ta yi sanyi abincin ma ba ka iya cin shi irin yadda ya kamata. Ko da ka ci za ka ji ba ka samun gamsuwa kamar yadda kake so saboda miyan ya yi sanyi. Za ka ji abincin yana rirriƙewa amma in da ɗumi za ka ci shi sosai kuma da gamsarwa tare da shi.

Tabbas ina jin kukan zakara da safe da an yi kiran sallah na farko. Masalin ƙarfe huɗu, huɗu da rabi zan fara jin kukansu. So da na ji wannan na san cewa asuba ya yi, gari ya waye. So nakan tashi daga nan na je da mun fara aiwatar da al'amurana na wannan rana.

Babu wanda ba na amfani da shi. Ina amfani da hannu, ina amfani da cokali. Amma na fi yin amfani da cokali gaskiya. Domin kafin na yi amfani da cokali da hannu sau ɗaya, na yi amfani da cokali sau goma ma. To kaga kusan dai ba za a ce ba a yi ba, amma gaskiya kaɗan ne yin amfani da hannu. Kuma hakan yana da mahimmanci. Wani lokacin idan kana da kan aiki hannunka ya datti, kawai za ka yi amfani da cokalin ka. Babu zan can ka je ka wanke hannu.

Eh tabbas a ƙarshen mako ina da shirin zuwa ziyarce-ziyarce na gaisuwa waanda a cikin family an yi rashi, an rasa mahai iyaye da ƙanne. So wannan zan yi amfani da wannan lokacin domin in je in yi ziyara waanda a cikin family an yi rashi, an rasa mahai iyaye da ƙanne.

I ƙwarai da gaske, ina musafaha da mutane, kuma ba na iya maƙala ko wane mutum. Matuƙar kaso min da zummar musafaha, da girmamawa. A dai yanayin da kake zan baka hannu, domin a mutuncin, da nake kallo a tattare da ni kai ɗin, kasancewar ɗan Adam kamar ni, koda mahaukaci ne wanda bai da hankali, Ya taho gare ni. Ya miƙomin hannu da zumar masafa. Matuƙar ba najasa na gani a tattare da hannun nashi ƙuru-ƙuru ba, Zan bashi hannu domin muyi masafaha. Tana da matuƙar muhimmanci a zamantakewar ɗan Adam, da kuma mu addinin mu na musulunci baƙi ɗaya.

E, ina lulluɓe da, da bargo musamman lokacin sanyi, saboda ko da ka kwanta ba ka lulluɓe da bargo ba. Idan asuba ta taho zan haihuwa gari za kaji sanyi ya buge ka. Ko da ban lulluɓe ba yayinda zan kwanta to cikin dare so da zan laluba in lulluɓe saboda gudun sanyi ya kama ni.

Eh, kwarai daga sai ina iya duba lambar QR kuma ina amfani da shi. Ta abubuwa da dama, tawajan biyan kuɗi na kan iya haskawa na amfani da shi. Tawajan duba wasu bayanai na kan amfani da shi domin duba.

Eh, babban nasarar da muka samu a aiki shine bai wuce, yadda muka raino yara ba akan aikin muka koyar da su kuma suka koya suka tsaya da ƙafafunsu. Su ma suka je suka buɗe wasu wajajen kuma suke gudanar da aikin kamar yadda muka koyar da su. Wannan ba ƙaramar nasara ba ce kuma ba ƙaramin abun alfahari ba ne da ko da bayan babu ranka za ka yi alfahari da shi. Cewa ka koyar kuma an koya kuma abin ya yi cigaba da yaɗuwa haka.

A gaskiya ban cika son cin abincin titi ba, sai dai a lalura. Lalura kuwa ita ce yayin da ba ka gida ko ba ka, ba ka kusa da gida, dole ka nemi abinci ko ina ne ka ci don kar ka zauna da yunwa ta yi maka illa. Amma cin abinci a titi baya bada gamsarwa da ake samu kamar yadda za ka ci a gida.

Tabbas ina sauraron radiyo sau ɗaya kullum da safe. Bayan anyi sallar asuba ina sauraron labaran safan domin in san abubuwan da suke gudana a duniya da ƙasa baki ɗaya.

Ni kowace rana, ranar zuwa kasuwa ta ce. Ba ni da uzurin da ke hana ni zuwa kasuwa sai na biki na ƴan uwa, jaje, rashin lafiya da kuma wani muhimmin al'amari da ya shafe ni ko ya shafi family dina. Amma babu ranar da nake zaɓe a kan ta, wai ita ce ranar zuwa na kasuwa, sauran bana so ni kullum rana zuwa kasuwa na ce.

Alhamdillah, ah dangantaka ta da maƙota gaskiya ina jin dadi dazsu muna da kyakyawar fuskanta da su, da kyakyawar mu'amala da su, da abun da ya shafi cigaban mu na unguwa ko kuma na cigaban rayuwa gaba ɗaya. Mukan tattauna kuma mu kan taimaki juna a inda wani ya gaza kuma mu kan taya juna murna a inda wani ya sami nasara. Ba ni da matsala da maƙota kwata-kwata.

Eh, mai da muke amfani da shi idan na girki, ka ke tambaya. Ina amfani da manja kuma muna amfani da mangyaɗa. Amma na fi son amfani da mangyaɗa wajen abinci. Na kamfi cin abinci sosai da sosai idan da mangyaɗa aka yi. Duk da an ce ana faɗa cewa girki da man kuli, ah, da manja ya fi ƙara lafiya. Amma ni na fi jin daɗin girki da man kuli saboda na fi ci ma da yawa gaskiya.

Ina tuna abubuwa da a yarentana, musamman wane lokaci ina zauna. Ni kaɗai sai na dingga murmushi idan ina tuna wasu abubuwa da suka kasance yayin da muke ƙuruciya kamar irin zuwa wasan, nan ƙwallon ƙafa da muke zuwa unguwa unguwa zuwa inda muke taruwa. Kowa ya fito da kala'a abincin da aka yi a gidansu mu zauna mu ci tare. Wannan abu ne da ya ba mu haɗin kai da kuma fuskantar juna sosai.

Eh, yanayin da nake bi, na ke yanke shawara yayin gudanar da aiki. A, nakan duba na, matsala da nake neman shawara a kanta sannan na kawo tunanina a kai kuma na ji tunanin abokan aiki. Idan tunanina ya zo daii dai da nasu, a sai in aiwatar kawai. Idan kuma na ci ga tunanina ya cika ru da nasu, zan duba a nasu shawara. In daɗa duba na, idan na gamsu da shawarar tasu fiye da ta ta fi gamsarwa, sai na ɗauki tasu. In na yarda da aiki tare, a guda tare a tsira tare. Ban cika ɗaukar a, a yanke shawara kai tsaye babba tare da, jin ra'ayoyin abokan aiki ba kowace da ka je fi.

Gaskiya bana a kunna amma ina da tsarin akwai adadin batiri na da in ya kai wanda ya rage ya zo, to batirin da kan shi yakan shiga da kanshi. In ya rage misali kamar pasanta ɗin da ya rage saura ashirin to da kanshi zai shiga da kanshi wannan tsarin. Domin rage shan batirin da kuma rage wasu aƴikan da ya kamata ya gudana akan tawayel.

Eh ina shan ruwa mai sanyi musamman lokacin da ake yin zafi. Saida wani lokaci in nasha in sanyi yayi yawa yakan sa ni mura da toshewar hanci da tari. Kuma bana iya ƙura gaskiya. Wani lokacin in ana zafi in ba ka sha mai sanyi ba za kaji ƙishin baya tafiya. Dole sai ka sha za ka samu sauƙin magance ƙishin ruwa.

Tabbas, ni ma'abocin ɗaukar hotuna ne. Nakan so in ɗauka hoto. Dan ma yanzu na ɗan rage da mafi yawan lokaci kullum idan na yi wanka, na sa sutura sai nayi hoto. Na wannan rana, na ɗauki yara na munyi hoto. Haka nake tayar hotuna daya a wayana. Amma yanzu na da rage ba kamar da ba. Amma har yanzu ina, na nake ɗauki hoto yayin da na ga na yi wanka na ɗan sa kaya masu. Zauna, zauna to.

Tabbas ina shan ruwan 'ya'yan itace kamar kwakwa, musamman ruwan kwakwa. Dan muna yara ma akwai in da muke zuwa ana fasa mu ake miƙo wa muna shan ruwa. Haka wani lokacin ma mukan kai abu domin a zuba mana a ciki, a tara mana. Idan mun tashi kawai sai dai kawai muje mu amsa domin yin amfani da shi mu sha.

Yadda nake magana da abokan aikina yayin gudanar da aikin ha ka yi musu magana direct, tunda ba mu da wa wani tazarar da za ka kasa yi musu magana su ji ka. Tazarar da imma ta kai akwai wanda su ke ƙarƙashin koya, ka kan iya yi musu magana domin su hanzarta su yi musu magana.

A'a ni ba na shan magani ba tare da rashin lafiya ba. Idan han kaga na sha magani to tabbas na je asibiti likita ya rubuta mun kuma ya tsara mun yadda zan sha, sai in zu in sha. Kuma na samu sauƙi a nakan daina sha.

Gaskiya ni a tsari na, na fi kuzari da safe domin da safe ne na tashi daga bacci. Na sauke duk gajiyn ada na ɗauka, ta fi lafiya. So da na yi wanka, na karya, so zan ji ne jikina ya dawo da ƙarfin sa sosai. Zan je domin in fara gudanar da ayyukana na yau da kullum. Na yi aiki daga ƙarfe goma, sha ɗaya, zuwa ƙarfe shida na yamma. To daga nan kuma gaziya ta iya shigoma. Ah gaskiya na fi kuzari da safe.

Eh gaskiya na fi son yin amfani da fensil saboda wani lokacin amfani da shi yana da mihimmanci. Kakan iya gyara ko, ah, goge wani kuskure da za ka samu yayin yin amfani da fensil ba kamar yadda za kai amfani da saron alƙalami.

Eh, yanayin yadda nake tafiya zuwa wurare ina amfani da mashin dina domin zuwa ziyarce-ziyarce na cikin, ah, birnin jahar Kano garin mu ke nan. Idan kuma tafiyan yakan yi nisa sosai sama da kamar kilomita talatin zuwa hamsin, na kan hau motar bus domin samun sauƙin, ah, gudana da, ah, yunwanan tafiye-tafiye na da kuma, ah, kaucewa iya haɗuwa da haɗari domin bai yang hanyoyi na tafiye-tafiye kan iya, ah, kasancewa da haɗuwa da irin haɗari da ka.

Eh, di yayinda nakan shu koke, nakan tsaya a natse ina bikoken da kyau domin fuskanta da gano inda matsala take. Kuma idan har na fuskanta na kuma iya gano inda aka samu matsala, na kayi kokari na magance domin guje wa sake karɓara irin wannan koken a gaba. Ina ɗaukar harkokin koki da muhimmanci a wuran na saboda mai son kashi na zai yi ma koki akan al'amuran harkokin kasuwancinka ko aikinka hakan gyara. Wani kuma toh in ya gan koken, ya komace ya yi gaba, ba tare da ya sanar maka ta koken ba, shi ya sa ba ma wasa da harkar koki na al'umma a yanan gudanar da aiki ko kasuwanci.

Eh, ina yin ƙoƙari matuƙa daga sayi wajen kiyaye dukkan kalmomin sirrin da, na ansa daga wani ko kuma a kan kai na. Na kan yi ƙoƙari na kiyaye kalmomin sirri na bayanai na ko na adana wani abu ta yadda nake zuwa na ajiye shi a drive. Shi ma drive ɗin yana da nashi, key ɗan wannan kuma ba na sanar da kowa, da gani sai ni.

Eh ina yin motsa jiki amma ba kusan kullum ba yawanci na fi zuwa na yi motsa jikin da ƙarshen mako. Da na yi da abokan mu, akwai inda muke zuwa waje na musamman domin mu yi motsa jikin kuma hakan munajin daɗin jikinmu sosai yana ƙara mana lafiya.

Aha sosai ma kuwa, a salat yana ɗaya daga cikin abincin da na ke so sosai. Nakan ci shi a yanayin kwaɗon gargajiya wanda ake daka ulu-uli da tumatir da albasa a yi shi. Yana da daɗi sanan kuma ina cin kwaɗon, ah, fruit salad. Salat na zamani wanda ake haɗa shi ma da kuma nomal haɗin salad wanda ake yayyanka dankali, asa karas kokomba da sauransu. Bakalar a sarrafa shi da za'a yi na nau'in abinci wanda ba na ci na shi. Yana ɗaya daga cikin abinci cikan da nake so. Saboda ni ina son ganye sosai.

Unguwar mu tana nan yanayin ta yana nan munajin daɗin rayuwa. A cikinta babu rayuwa mai tsada kuma mutanenta mutanan kirki ne, ba matane bata gari kuwa ana taimake ke ne kai. 'Yan aiki ya ta suna gayyaye unguwa muna shiga mai tare da mu. Tsaftace unguwa da sauran al'amara maurar rayuwa da cigaban unguwa.

Eh, kuɗin ruwan wutan lantarki sakamakon ba kawowa ake ko da yaushe ba. Mukan biya dubu biyu, dubu uku a wata. Saboda in aka kawo ta ba kullum ake kawowa kuma ba a kawo ta ta Juma. Saida a ɗan ƙillaro zuwa ɗan lokaci kaɗan kuma a ɗauke ta.